Eh nakan sanya tabarau domin tabarau yana taimake ni. Ina kallo sosai a lokacin da ina karatu domin ina da ciwon ido da ya sa idanuna baya kallo da sosai sai na yi amfani da tabarau. Kuma tabarau din yana da kyau, yana da karfi, yana sa ina kallon nesa. Yana sa kuma ko ina zan je ina gani hanya da wuri kuma ina gani hanya da kyau kuma ina ganin rubutu da karatu da sauƙi kuma bana kuskure. Don tabarau yana taimake ni sosai sosai.

Na fi son dafa ƙwai soyayye. Nakan soya ƙwai da man gyada, da gishiri, da ɗanɗano da albasa da mai. Na fi son dafa shi a soye domin yana da ƙanshi kuma ya fi daɗi. In na ci shi da burodi da shayi yana da daɗi kuwa sosai sosai.

Na fi amfani da hannun dama, domin hannun dama na shine yake da ƙarfi. Nakan yi ayyuka dukka da shi. Nakan ɗeba ruwa da hannun dama, nakan dafa abinci da hannun dama na, nakan yi shara ma da hannun dama na. Duk da ɗaurayya da kome da kome da nake yi da hannun dama ne. Kuma hannun daman yana taimake ni sosai domin shine ƙarfi na. Nakan yi rubutu da hannun dama, nakan ɗauka kome mai nauyi da hannun dama. So hannun dama ne na fi amfani da shi sosai sosai.

Irin tufafi da na fi so shine jallabiya. Dogon riga da in na saka zai rufa mun jikina duka. Jikina ba zai nuna a waje ba kuma in na saka wannan jallabiyan tufafin kowa zai dinga kalle ni. Yana ba ni daraja, yana ba ni girma domin wannan tufafin ya rufe jikina duka bai bar mun jiki ko kaɗan a waje ba.

Eh nakan ci salati. Wallahi ganyen salati yana da daɗi in an haɗa shi da kayan haɗi. Kaman a haɗa shi da man salati, da waken gwangwani, da tumaturi, da albasa, da su barkono, da su karoti, da su tattase kore. Haba an haɗa maka salati mai kyau in ka ci ka ji daɗi sosai. Ina cin salati sosai sosai. Kuma salati yana ƙara jini, yana gina jiki, yana ba da ƙarfi.

Eh ƙwarai da gaske wayata tana daidaita haske da kanta. Domin in na kunna fuskar wayan yana nuna haske, nakan yi amfani da haske in ga wuri ko da karatu ne ma hasken wayan yana taimakeni ina karatu dashi ina ganewa.

Eh, nakan ketare kafafu lokacin zama amma ba kullum ba. Domin in na zauna na ketare kafafuwa na a lokacin zama, nakan ji daɗi ketarewa, domin nakan zauna da kyau, bana buɗe kafa na kullum ina ketare shi domin kada wani ya ga tsagun kafa na, kada wani ya ga abun da yake cikin riga na.

Eh nakan duba kalanda amma ba kullum ba. Domin in ina da bukatan kalanda da ranar wata, zan iya duba kalanda sai in saka shi, domin kaɗa in manta randa nake nake da taro ko randa ina zuwa ina da inda zan je. Nakan rubuta shi a kalanda domin in samu tunasherwa. Domin kalanda mana da amfani amma ni ɗai ba kullum nake amfani da shi ba. Nakan amfani da kalanda domin kaɗan manta da kwanakin wata da rana da nake so in yi wani abu.

Nakan kiɗa kiɗaya kayayyaki sau biyu. In na kiɗaya sau ɗaya, in ban gane ba ko na kuskure, zan sake koma daga baya in fara kiɗayan da fa daga farko a hankali. Dala, dala, dala, dala har in fahimta kiɗawansu. Kuma kiɗaya kayan duka a hankali in samu daidai yadda kayayyakin suke.

Ina wallahi bana son wurare masu hayaniya. Hayaniya bai da daɗi, hayaniya kuma bai da kyau. In na ce in na kai ɗaki hayaniya da gudu, na karɓan wur-- na kan bar wurin hayaniya domin bana son abin da zai tayar mun da hankali. Bana so abin da zai kawo min matsala. Bana so abin da zai sani wahala because dalilin hayaniya bai da kyau kuma bai da daɗi.

Dangantakata da makwabta yadda take wallahi bamu da damuwa. Muna nan da makwabtan mu, dangantakar mu yana nan kusa, kusa domin duk abin da ya samu makwabtan mu kamar ya same mu. Yadda muka haɗa dangin kamar mu 'yan uwa muna zama tare ba damuwa in wani ya ɓata ma wani rai zai je nemi gafara. Makwabtan mu suna da kirki, mun gina babban dangantakar da su kuma ba wanda ya isa ya raba mu da makwabtan mu domin muna yin zaman lafiya da kwancan hankali.

Nakan yi magana da abokan aiki a cikin kwanciya hankali, a cikin daɗin murya, ba faɗa, da zumunci, da kwanciyar hankali, ba guna guni. Ina ba kowa girmansa, bana magana da fushi, ina magana ma abokan aikina da daɗin rai yadda zamu gane wa junanmu domin mu aikata aiki, a yadda ya kamata. Ina yi musu da lallashi, da ladabi, da lallashi, da kwanciyar hankali yadda nake musu magana. Bana ɗaga musu murya ba, ina ba kowa darajanshi kuma ina yi ƙoƙari na mu zauna lafiya, da abokan aikina domin aikin da za muyi, muyi shi a cikin daraja da martaba. Mu ba kowa girman shi domin aikin muyi ci gaba kuma mu samu, ladan aiki.

Eh gaskiya nakan yi barci da rana amma ba kullum ba ne. In na samu lokaci in ba na yin aikin komai kuma in na ji gajiya a jikina dole in je in kwanta in yi barci domin in huta jikina maye huta in samu lafiya. In ba haka ba in ba yin barcin rana ba bana jin daɗin jikina. Amma kuma baccin rana yana cire min gajiya, yana taimake ni ciwon kai ko ciwon jiki kuma ba zan ji ba domin na samu lokaci na huta na yi barci da rana. Baccin rana yana da amfani sosai, sosai da matsu.

Eh bana sayan kaya a 'yar gizo domin dalili shine kayansu bai da kyau. Kayan gizo baya dadewa, yana nan mummuna shi yasa bana sayan kaya a 'yar gizo.

Wata rana kan karɓa kira, aiki ya kai sau biyar. Domin in aiki yayi yawa akan kira ni a aike ni a bani saƙo in je wajen wannan shugaban ya sa hannu a takarda a sake kira ni in je wani ofishin a can inje in ga wane. Kaza haka zan dinga tafiya wata rana har sau biyar sau shida a rana. Amma dai kuma hakan kullum aikin yana tafiya da dai.

Eh, akan sanya tunatarwa don aiki, domin yawancin mutane idan ba'a tuna musu da aiki ba za su manta. Domin ayyukan da ya kamata a yi sai an sanya ma mutum tunawarwa. In ba haka ba kan abubuwa sun yi yawa a rayuwar mutane. Kowa yakan yi mantuwa a. Amma in an sanya tunatarwa don aiki, aiki zai ci gaba kuma ba za a yi shi da latti ba.

Kwarai da gaske ina amfani da sauro net domin sauro sun yi yawa yanxun kuma sauro suna kawo cuta kala kala, cutan zazzabi da amai da gudawa idan ba net, sauro net ba zan iya bacci ba. Sauro za su yi ta damu na suna yawo suna kuka mini a kunne. Bancin haka ga zazzaɓin da za su kawo mini in zazzaɓin sauro ya kama ni dole, dole sai na je na kashe kuɗi a asibiti. Amman ina amfani da sauro net zai kawo sauki. Sauro ba zai sha mun jini ba, sauro ba zai zo kusa da ni ba domin ina bacci a cikin sauro net. Kuma sauro net yana da kyau iska na shiga in kana bacci zaka yi bacci a sauro net ba wani damuwan komai da zai dame ka.

Eh to, na iya busa tsaki. Idan mutum ya ɓata min rai, nakan busa mishi tsaki mai dogo wanda zai sa shi mai fushi har ransa ya ɓaci. Amma in mutum na da kirki, biniba, abin da zai sa mishi tsaki sai dai in yi masa mishi mai ta dariya muna jin daɗi. Amma na haɗu da mugun mutum mai mugun hali, nakan buga mishi tsaki da zai ɓata mishi rai har ya rasa abin da ma zai yi da ni. Zai ji fushi sosai sosai.

Eh, nakan sa hannu akan sakonnin mu wata rana. Idan na gaba da ni baya nan a wajen aiki, nine mabiya da shi a wajen aiki to nine kuma in baya nan nine zan sa hannu a kan sakonen mu domin a miƙa ma mutane domin aikin ofis na mu ya ci gaba. Don kada mu samu jan baya, kada mu samu matsala tunda ogan mu baya nan ni ma sai in sa hannu domin mataimakiyar wanda yake gaba da ni ne.

Yadda nake karɓan baƙo shine, in baƙo ya zo wajenmu, ko wajen aiki ko wajena a gida, nakan karɓe shi da farin ciki da daraja. In ya zo, zan ce mashi ga wajen zama, ga kujera, ya zauna. In na ba baƙo kujera can, kuma sai in kawo mashi ruwan sha. In ya sha ruwa, sai in tambaye shi menene dalili da ya zo ziyartar mu. Ya zo yi ko ya zo gaishe mu, to duk abin da ya kawo baƙo, baƙo za mun bayani. Kuma zan karɓe shi da hannu biyu-biyu kuma da farin ciki. Ba ɓacin rai. Shima don yaji daɗin yadda aka karɓe shi. Ba ɓacin rai kuma sai in gode mashi da zuwa da yazo ya gaishe mu. Don, shine baƙo kuma baƙo duk wanda ya zo wajenka ya maka gaisuwa shine mai kirki. Dun, karɓan baƙo da farin ciki yana da kyau. Baƙo shi da kai shi zai ji daɗi ba zai yi fushi ba.

Yawan danginmu a gida muna nan da yawa. Wasansu ba za mu iya kirga ba. Don muna da yawa. Muna da iyali, danguna da yawa a gida. Wallahi, muna da su kaka, kakarmu, jikoki da ƴan uwa dukkanmu muna nan a tare a gida. Don haka muna nan da yawa. Ban san yawanmu a gida ba- don muna da yawa.

Ina ajiye hotunan wayata a cikin waya. Domin akwai wajaje da ake ajiye hotuna a cikin waya. Kuma bana barin kowa ɗauka waya na yi wasa da shi, domin kada hotunan da suke nan a cikin wayata ta ɓace. Nakan ajiye su da kyau da kyau a inda app da ake ajiye hotuna take.

Ina amfani da matashi guda ɗaya kawai da nake amfani da shi a kan gado na. Matashin guda ɗaya na nakan kwanta a kai ni kaɗai. Guda ɗaya ya ishe ni, bana son wani ko guda biyu ko uku, matashi guda ɗaya kawai ya ishe ni da nake bacci a ka.

Nakan haɗu da abokan ciniki a kasuwa. In naje kasuwa nakan haɗu da su a kasuwa muke yin ciniki da abokan nawa. Kuma a wajen su nakan saya abubuwa da nake na amfani kuma da wanda nake zo in sayarwa da a wajen abokanai cinikina. Abokanai cinikina suna da kirki, suna da haɗin kai, suna sai da mun kaya da araha, ba su zalunce ni, suna yi min gaskiya gaskiya tsakanin su da Allah.

Sosai kwarai da gaske ina bin ka'idojin aiki, domin wanda bai bi dokan aiki ba ya shiga uku. Dole mu bi ka'idojin abun da ya kamata mu yi a aiki, mu san gaskiyan aikin, mu san abun da ka'idojin yana faɗi mana cewa mu zama masu ladabi da biyayya, masu bin lokaci. Ka'idojin kuwa zai gaya mana cewa banda yin latti ko wa yazo gurin aiki da wuri kuma ka yi aikinka a cikin gaskiya, gaskiya a bakin aikinka. Shi ne ka'idojin aikin da muke bi, gaskiya bamu wasa da shi ba.

Eh nakan yi amfani da kowane waya. Don banda zaɓi duk wayan da na gani wanda nake da shi duk wanda aka saya mun bana zaɓi nakan yi amfani da shi. Kuma wayan tana biya mun bukata na wajen kiran mutane da magana da jama'a, da aika sakonai da wayan kuma da jin wakoki kala kala na FM a cikin wannan waya. Don wannan waya gaskiya na gode ma waya kuma ina amfani da ko wanne irin waya ina samu.

Kwarai dagaske nakan raba abincinmu da mutane. Dn wasu maƙwabtanmu za su zo su same ni ba su da abinci ba su ci abinci ba yaransu za su ce ba su ci abinci ba. In ina da abinci zan raba da su dan su ma su samu su ci su yi rayuwa. Domin yin rowan abinci bai da kyau. Ubangiji Allah ne ya bamu abinci kuma shi ya bamu wanda za mu ba su. Don haka nakan raba abinci wa mutane sosai sosai.

Eh, nakan yi waka a cikin zuciya ta domin wata rana wakan bana so in yi shi da ƙarfi mutane su ji ba. Zan dinga yin waka a cikin zuciya ta domin rera waka a zuciya yakan daɗe, ya kwantar mu da hankali. Nakan ji daɗin yin shi.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa, domin wasan ƙwallon ƙafa yakan kawo jama'a, ƙabilu, daban-daban addini, eh su zo su kafa ƙungiya guda suna wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa yana da kyau, yana da sha'awa, yana da abun kyau kuma wasan ƙwallon ƙafa yakan kama mutum kuɗi sosai-sosai. Shiyasa na fi son buga wasan ƙwallon ƙafa.